Eh nafisan wasan ƙwallo domin wasan ƙwallon ƙafa yana da daɗi. Musamman ma in kuna yin shi a cikin tim, ina yin shi matuƙa kuma na kan motsa jiki na sosai da sosai idan ina shi.

Kyautar da na fi son bayarwa shine kyautar da ba da abinci domin mutum ya ci ya kawar da yunwar da take damunsa, wannan kuma kyautar siyan magani ga mara lafiya, sai kuma kyautar kuɗin biyan makaranta. Wannan kyaututtuka guda uku na fi sanyi shi a ko da yaushe.

A unguwar mu, a unguwar ce mai tsari, mata makanyi aikin haɗin gwiwa wajen ciyar da unguwar gaba. Mukan share ta da karshen wata kuma muna da tsarin tsaro domin a samar da zaman lafiya a unguwa. Sannan kuma dai wani abu da muka gani sabon muka yi kokari mu tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan unguwa ina jin daɗin zama a cikin ta.

A lokacin da na kamu da mura sosai, na kan yi amfani da a takunkumi na dafa a fuskar zuwa hanci sannan kuma na kan kiyaye sha'awar sanyi da duk wani Abu dazai iya ƙaramin ita wannan mura sannan kuma ina ɗan iya dan shan magani furokol.

Abokin ciniki nakan yi magana da shi cikin raha da fara'a ta yadda za mu samu daidaito a cikin cinikin mu. Da ko da cinikin bai gamsar da juna ba za a rabu cikin farin ciki kuma yanayin kyautata kalamai wajen magana yakan iya sa mu samu daidaito bayan gudanar da cinikin.